Na kasance ina ƙidaya kayayyaki na sau da yawa. Dalili shine saboda na san guda nawa na yi amfani da shi, guda nawa na rage. Kayayyaki na sun kasance abu mafi mahimmanci a yayin da nake kula da su. Shi ya sa nakan duba adadin su ko da wane lokaci. Misali, in na ajiya guda ashirin, na taɓa wasu daga ciki nakan dawo na duba guda nawa na taɓa, guda nawa ne suka ragu. Don na san da guda nawa na yi amfani don na ƙaro wasu su cika adadin da nake amfani da su. Su kayayyaki na sun kasance wasu jigo ne a wurina saboda su ne ke yin ayuka na na yau da kullum. Kayayyaki sun kasance abu masu mahimmanci wurin ganin an tattala su. Wallau kayan sawa ne, wallau kayan sana'a, duka abu ne wanda ake adana su ta hanya mai inganci. Na kasance ina amfani da su ne a duk lokutan da na zo biyan buƙatuwa na na yau da kullum. Shi ya sa nake ƙidaya kayayyaki na a duk sa'an da na taɓa ko wani ya taɓa mun don na san adadin yawan su. Sanin adadin yawan su yana da mahimmanci sosai. Musamman in na je zan ƙaro wasu kayan, nakan san ina da guda nawa ne a inda nake kuma guda nawa ne nake so na ƙaro. Da yawa za ka ga wasu in suka ajiye kayayyakinsu ba su damu da su san guda nawa ne suka taɓa ba kuma guda nawa ne ya ragu ba. Se ni na kasance ina ƙidaya kayayyaki na ko wane lokuta. A duk sa'an da na taɓa ko ban taɓa ba, nakan iya ƙara ƙirga adadin su sabida ganin cewa na san guda nawa nake da su. A lokacin da na san guda nawa nake da su, yana ba ni sauƙi wurin ganin cewa na ƙaro wasu adadin da zan haɗa jimillar adadin kayayyakin nawa. Adadin kayayyaki na su kan zarce. Misali, a lokacin da ban san adadin su ba, na je na ƙaro wasu. Amma a lokacin da na san adadin su, na kan je na ƙaro daidai da waɗanda suke daidai a wurina. Shi ya sa kayayyaki na su ke cikin lissafi a kowanne lokaci. Saboda ƙidayan su yana da mahimmanci sabida samun taimako da na yi ta hanyar gurin ƙidayan kayayyaki na. Sau da yawa wasu ba su ƙidaya kayayyakin su.

Ina jin kukan zakara da sassafe, saboda ya kasance shi ke tashi na a kowane lokaci. Kukan zakara yana da matuƙar amfani a gurin masu tashi daga salatu. Saboda kukan zakara, tun lokacin kakanninmu a ƙarni na baya ya kasance shine ake amfani da shi ta hanyar tashi a lokacin yin sallah da gane cewa gari ya waye assalatu tayi. Kukan zakara yana da matuƙan tasiri a lokacin da ba a ƙirƙiri agogo ba, shi ya sa ake amfani da kukan zakara a matsayin alama ta wayuwar gari. Daga lokacin da zakara ya yi kuka, mintina kaɗan akan ƙara kaga safiya tayi. Sabida kukan zakara ya kasance abu ne wanda yake bada alama a ko'ina. Duk da zamani na tasowa da sauyi kala kala, amma har yanzu duk da muna da agogo, na bango, da waya ta hannu, da agoguna dai kala kala daban daban, a kwamfuta da agogo a duk wasu abubuwa da akan saita lokaci, akan sami agogo indai yana amfani da yanar gizo. To a duk da hakan, zakara ana amfani da kukan shi ta hanyar tashi bacci don sanar da cewan alamar gari ya fara wayewa. Shi ya sa muke amfani da agogo don mu ƙara tabbatar da abin da zakara yake gaya mana. Amma kafin za-- agogo, zakara ya riga agogo bayani a kan wayuwar gari. Saboda zakara, cara shi kaɗai ya kan sa duk wanda yake da niyyar ya tashi zai yi azama ya nema ƙoƙarin hanyar da zai bi ya tashi. Karan zakara kaɗai ya fi alam da za ka sa a wayar ka, don da karan shi kaɗai zai maka nuni da cewa gari ya waye, sassafiya tayi. In ka lura, shi zakara wani baiwa ne da Ubangiji ya mai ta hanyar tasar da ɗan Adam a lokutan da ya shagala da bacci. Shi ya sa muke amfani da kukan zakara a matsayin alama ta wayuwar gari. Lokacin da babu agogo, kakanninmu suna amfani da kukan zakara domin gane sassafiya tayi. Har da zuwan agogo, saboda an ce sabo shi ya kan sa a man-- a iman, a ki mantawa da abin da ake amfani da shi a baya. Hakan ya sa shi fa agogo sai sun an-- duk jikaran zakaran nan su kan iya tashi su duba agogo ko da zuwan agogo. Agogo wani nau'i ne wanda yake amfani da rana safiyan, ma shi kuma zakara shine mai ɗauke ragaman alhakin tashi a bacci. Ko da gidan ku babu zakara, za ka ji karan zakaran maƙota. Sabida ya kasance kukanshi kaɗai yana bada annashawa cikin sauƙi gurin tashi daga bacci. In ko da shi a gidan ku, kai ka ce an turo shi ne ya tashe ka. Shi ya sa zakara yana da matuƙar amfani ya kasance a kowane gida. Dalili, sabida yakan faɗakar da mutum wannan bacci da ya kwanta, Allah ya yi lokacin tashi ya yi, mutum ya tashi ya fuskanci Ubangijinsa. Shi ya sa zakara yana da matuƙar amfani gurin tashi a bacci.

Na fi son gidan abinci mai inganci wanda suke yin abinci mai rai da lafiya. Ma'ana, ina son gidan abinci da ya kasance suna yin abinci mai daɗi, mai tsabta wanda in aka ci za'a san an ci. Misali, gidan abincin da ya fi kowanne nake tsayawa na duba, yayin da zan ci abincin. Saboda nakan ci abincin da hankali na ya kwanta ne, shi yasa nake son gidan abinci mai kyau mai tsafta. Gidan abinci ya kasance wanda nake so ko da yaushe na sami mai kyau. Za ka ga mutane da yawa suna tururuwa a gidan abincin har suna yin layi. Anjima ma su dawo, gobe su dawo ko da yaushe. Nan za ka ga suna zuwa suna cin abinci saboda abincin su ya fi kyau da arha da sauki. Shi yasa suka fi so abincin gidan. Gidan abincin ya kasance gida ne wanda suke sayar da abinci ko wane lokaci. Suna yin abinci da safe, da rana, da yamma saboda masu bukata. Shi yasa gidan abincin ya zamanto, ya yi suna ko daga ina akan iya zuwa a sayi abincin saboda in aka zo ana samu. Gidan abincin ya kasance har mutane na nesa sukan zo siyan abinci saboda in sun zo sa ye, sukan sami abincin kuma da zafi kuma yana da kyau. Shi yasa daga nesa akan zo siyan abincin. Ya kasance in aka zo siyan abincin suna haɗa ma kostoma da ruwa mai sanyi domin cin abincin. Shi yasa suke ciniki kullum in suka fito da abincin suka yi, suna saida wa. Shi yasa ko da yaushe saboda kyan abincin su da tsafta ya sa daga gurare da yawa ana zuwa siyan abincin. Ni ma ban yi ƙasa a gwiwa ba. Nakan samu na je na siyo abincin saboda na fi son abincin gidan nasu saboda yana da kyau sosai. Shi yasa inna je lokuta da yawa nakan ga da layi. Amma saboda sun saba da ni sukan ajiye mun wani zubun in na zo sai in ɗauka. Shi yasa nake son abincin gidan saboda ya kasance yana da kyau, yana da rai da lafiya, mai kyau ne abincin. Shi yasa ni ma nake siye don na samu, na dan iya amfani da shi a lokacin da na fita gurin aiki. Shi yasa abincin nasu saboda yawan kyan da yake da shi, shi yasa wasu ma na can-can nesa sukan zo su sayi wannan abincin. Shi yasa ni ma ban yi wasa ba. Na je nake siyo abincin nan har ma wasu su bani kuɗin su na siyo musu saboda abincin yana da kyau. Shi yasa ni ma na fi son abincin gidan saboda abincin nasu yana da tsafta.